Yaya kake sansanta rikici a aiki? Idan rikici ya taso a wurin aiki, sau da yawa bana yi magana nakan shiru, in ji daga wurin mutane, in san menene ke kawo rikicin. Kuma idan na gane me ke kawo rikicin, nakan je in samu shugabani in gaya masa damuwa na game da rikicin kuma in ba da shaura yadda za a sansanta rikicin. Bana son hayaniya da yawa, dun haka ni bana, eh, sansanta rikici da hayaniya.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Idan ruwa yake zuwa, nakan nema yanda zan iso gida idan ina waje. Nakan nema inda nake in face idan ruwan ya yawa. Idan na ga cewa ba zan iya kai gida ba, zan nema wani wurin in face. Idan na face a wurin kuma ruwan ya ƙare nakan zo gida. Amma idan ba ruwan ya gagara zuwa to nakan nema inda zan ɗan samu lema ko kuwa in nema a leda wanda nakan iyansa a kai na kuma in cire takalma na in sa domin in shiga cikin ruwa. Haka nake yi lokacin da ruwa yake zuwa.

So nawa kake amfani ne wayarka? Gaskiya bana kirga don a kowane lokaci nake amfani da wayana. Yanzu ma nake amfani da wayarna. Tunda na dawo daga wurin aiki, ina da wayarna ne. Na karatu wasu abubuwa, ina duba a social media da kuma na karanta tarihi da kuma labaru a social media. To wani lokaci kuma idan ba ni da wani abin da zan yi, nakan ji muzi-- nakan ji eh, eh, music a cikin wayana. To abin da nake yi da wayana kenan.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardu aiki a cikin, uh, shelf wanda muke dashi a wurin aiki da kuma cupboard wanda muke dashi a wurin aiki. Yanda nake ajiye takardu kenan. Don idan ina nema nakan samun su. Amma idan na barsu a bazu a bir-a birkice, idan na nema wani takarda wanda nake son yin amfani da shi bazan samu shiba. Don haka nakan ajiye shi a shelf kuma in ajiye a cikin, uh, wardrobe wanda ke a-a cikin ofis namu.

Wani app kake amfani da su don saƙonni? Na de app da yawa wanda nake amfani da su don yin sako, eh saƙoni. Na amfani da email, na da email app nawa a phone nawa, ina da WhatsApp app nawa, na da Facebook Messenger. Duk waɗannan nake amfani da su don saƙonni. Na da Telegram kuma, da kuma Twitter na da su wato X ke nan to duk waɗannan ina amfani da su.

Muryarka tana da karfi ko hankali. Wani lokaci muryana yakan fita da karfi, wani lokaci kuma muryana yakan fita da hankali. Masamman idan na haushi na ka yi magana da karfi muryana yakan fita da karfi a wannan lokacin. Amma idan bana haushi to muryana a karami kuma a hankali ya kai zuwa.